Bacci abu ne wanda ke da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ɗan Adam, saboda yana ƙara lafiya. Haka kuma, idan aka yi bacci, to ana sa rai ɗan Adam zai farka, daga baccin da yayi a ko da yaushe. Saboda farkawa shi yake, a tabbatar da cewa ɗan Adam yana raye. Maganan yaushe nake farkawa kullum idan na kwanta bacci, to in, ya danganta daga lokacin da na kwanta bacci. In na kwanta bacci ƙarfe takwas, to zuwa ƙarfe biyar, shida zan iya farkawa. In na kwanta ƙarfe sha biyu, shi ma zan iya farkawa wannan lokacin. Amma in na kwanta ƙarfe ɗaya, biyu, uku, to zan iya kai goma ko sha ɗaya, ko sha biyu wani lokacin. Ko da ko na farka, to na ɗan wani lokaci ne kuma zan iya ƙara komawa bacci. Amma farkawa na safiya, tunda cikin dare nakan farka sosai in je in yi fitsari, to zai iya yiwuwa, in farka sau biyu ko sau uku. Amma farkawa gaba ɗaya na tashi, to ya danganta daga lokacin da na kwanta bacci, to shi ne zai, a alaƙanta ni da lokacin da kuma zan farka. Saboda ba'a lokaci guda nake kwanciya ba ya bambanta.

Da yake yanzu kafofin watsa labarai suna da yawa saboda ci gaba da aka samu. Akwai wadda za ka iya saurara ta gida ta rediyo. Akwai wanda za ka saurara ta wayoyin hannunka kuma akwai wanda za ka karanta. Amma nan ana labarin kafofin watsa labarai ne da kake amfani da su. To, wanda nake amfani da su suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu shine Rediyo Najeriya, Kaduna. Ina amfani da kafofin kafar watsa labaranta sosai. Karama FM Kaduna a ƙarƙashin Rediyo Najeriya. Sannan kuma ina amfani da BBC. Ina amfani da Daily Trust, wannan na karantawa ne. Sannan ina amfani da Deutsche Welle. Haka zalika kuma ina amfani da RFI Rediyo France International France kuma ina sauraron su. Sai kuma Voice of Nigeria, VON su ma ina sauraron ko ina amfani da kafar watsa labaransu sosai. Amma gaba ɗaya na fi amfani da rediyo. Na fi sauraron ta kuma na fi amfani da su. Saboda ita labarai rediyo abu ne mai inga-- ingancin wadda mutane kuma sukan tsaya su inda suka fi yadda dashi. To, da dama in na saurare ta, in na saurari sauran in ma akwai wata matsala ko an yi kwaskwarima a labaran to zan gane. To, daga ita Rediyo Najeriya Kaduna kafar Rediyo Najeriya Kaduna wanda nake amfani da shi wanda ake watsa labarai sai kuma BBC Hausa. To, a nan nake gane labarai masu inganci da kuma tantance su.

Magani, shan shi kullum ba tare da lalura ba kuma, ai zai iya haifar da lalura. Saboda shi magani an yi shi ne domin warkar da cututtuka. Kuma magani, zan ce kusan duk wasu abubuwan da ake amfani da su ma magani ne, domin abinci kanshi magani ne. To amma in dai magani ne, wanda za ka sha saboda wata cuta, to bana shan magani kullum. Sai matuƙar cewa ina da wata lalura wadda take da buƙatan magani da zan sha, domin ya warkar da shi. Kuma magani na kan sha ne bisa ga tsari na likita. Kwana uku, kwana biyar ko sati ɗaya. In na sha in bai yiba sai in koma, in za'a canza ne a canza, in kuma za'a ce in jira ne zuwa wani lokaci, kafin nan a ɗaura ni a kan wani tsari. To adon haka bana shan magani kullum, saboda ma shan shi idan ya riga ya bi jikinka, to wata ran ba zai maka amfani ba. Idan halittun, a cells ɗin jikinka suka riga suka saba da maganin, to ko da cuta ya kama to kaga ba za su yi maka amfani ba. To adon haka bana shan magani kullum sai dai in da lalura.

Siyan kaya ko siyarwa a yanar gizo to kuma zan ce ma dai da farko kaya kala kala ne. Kaya, sutura, nasawa ko komai da ake saidawa a shafin sada zumunta na yanar gizo. To in komai ne da ake saidawa, a ina siyan su sosai, abubuwa da dama musamman a shafin nan na Jumia ina siyan kaya a wurin. Ina kuma siya a Alibaba Express, ina siya a Temu. Amma ba kayan sawa ba sai dai ina siyan abubuwa da dama saboda amfanin kaina har magunguna ma nakan siya wadda zan yi amfani da su a yanar gizo. A nakan sai kuma waya, kayan waya irin su rigar waya, power bank da dai sauransu. Duk nakan siyesu a shafukan sada zumunta sannan kuma to kaya man aka ce ban sani ba ko ita kanta kati ta shafi kaya saboda a yanar gizo ne za ka siya ta da dai sauransu. To zan ce ina siyan kaya a yanar gizo sosai kusan ko da yaushe nakan siya su domin amfanin kaina.

Ato aaa wayoyi da aka yi su an yi su ne don amfani baya ga kiran waya kuma sai aka yi musu wata ma'aji ko ma'ajiya ko wurin ajiya wadda za ka dinga ajiye abubuwa abin da ya shafi documents ɗinka aaaa na aiki ne ko na makaranta da dai sauransu. Haka za ka lika hotuna sai kuma aaaa waƙoƙina na bidiyo ko na audio. Sannan kuma da wasu abubuwa dai ko fina-finai wanda kake so wadda za ka iya ajiye su duka a cikin waya domin amfaninka. Haka za ka lika wasu abubuwan ma da kake so sirrinka ne za duk zaka iya ajiye su. To amma maganan aaaa waya na cika a wurin ajiyar waya na cika wannan yana kamawa ne. Kamar ni yanzu haka zan ce aaaa wayata ta cika ajiya sosai aboda wurin ajiyar ina ga bai wuci one gb a cikin two hundred and fifty nawa ne gig saboda abubuwan da suke cikin wayar. So ni dai tawa wayar aaaa wurin ajiyar ta yana cika sai na haɗa da external memory card wani lokacin.

To, ah, ciyawa ko cinyawa, ah, zamu ce abu ne mai mahimmanci da wasu suna buƙatar su a wurinsu wasu ba su buƙata. To ya danganta, daga yadda ka samu ciyawan da kake buƙata. Amma, ɗan Adam yana fatan ya ga cewa ya samu cigaba, ya samu kuma ɗaukaka duk abun da yake yi. To samun cigaba yana da matuƙar mahimmanci, ah, ga dukkan wani ɗan Adam.

To a, da aiki da rayuwa suna tafiya ne a kan kan kan. Saboda aikin da kake yi dai shi ne yake a taimaka maka ta wurin daidaita a rayuwarka. Domin ta nan ne kake samun kuɗin da za ka yi ab-- gudanar da shi a rayuwarka. Ma'ana idan albashi ne, in kuma aiki ne na abiaka to aa aiki shi ke daidaita rayuwa. To da aiki da rayuwa abu ne wanda suke tafiya kan kankan. Saboda matuƙar idan aikinka ya sami matsala rayuwarka ma za ta sami matsala. To dole aikace-aikacenka na aiki za ka daidaita su yadda za su tafi da rayuwarka cikin aminci, cikin salama kuma da daidaito ba tare da samun wata tangarɗa ko matsala ba. To a don haka, aa abu na farko shi ne ni ina daidaita aikina da rayuwana ta wurin tsara dukkannin wani abu da zan yi a wurin aiki. Sai kuma abun da ya shafi rayuwata in na tsara yadda aikina zai tafi sai shi ma in tsara bayan aiki me zan yi gudanar na yanayin rayuwata. A wani lokacin kuma a lokaci guda nake tsara aikin da rayuwar saboda abu ne wadda suke tafiya tare, abu ne wadda suke tafiya daidai, abu ne wadda ɗaya ba zai iya barin ɗaya ba. Misali, aiki da nake in na ce shi kaɗai zan tattayi ba tare da na kalli rayuwata ba bazan ji daɗin aikin kanshi ba. In kuma na ce rayuwar zan yi babu aikin shi ma bazan ji daɗinsa ba. To a don haka da rayuwata da aiki ina daidaita su suna tafiya daidai da daidai ne. Saboda me? Saboda ɗaya na buƙatar ɗaya. To a don haka haka nake daidaita aikina da rayuwa.

To wasu saƙonnin, a a kan sa hannu wasu ba a sa hannu. To zan iya cewa ya danganta. Saboda akwai wasu saƙonnin da za a yi su ne kawai domin tunatarwa ko kuma a yin magana ne kawai na wasu abubuwa. To wasu saƙonnin kuma wadda suke da buƙatan dole sai ka sanya hannu domin ya zama sheda. To a ni a ɓarayi na a sa hannu a saƙonnina nakan yi ne idan wanda ya zama shaida na ofis ko na banki ko na wasu abubuwa shine wanda nake saka hannu. Amma wanda ya zama fasinal ne bana saka hannu. Saboda kowane saƙo yana da iya yadda ya dace ko kuma yadda ake tsara shi. To adon haka saƙonnina na yanar gizo ko saƙonnina na rubutu a takarda, in dai abin da ya shafi aiki ne to ina sa hannu. Amma abin da bai shafi aiki ba bana sa hannu haka nake rubuta shi haka nake sakinsa.

Tafarnuwa abu ne mai matuƙar muhimmanci. Tafarnuwa magani ne. Tafarnuwa abu ne wanda yake da amfani a jikin ɗan adam sosai matuƙa. Wanda zan ce, a, musamman maganin sanyi da magunguna birjik a jikin ɗan adam. Cin tafarnuwa yana da kyau. A ci haka ko a haɗiye shi kamar magani a haɗiye, a sha, a sha ruwa ko a saka a niƙa shi wato a yi jus ɗinsa a ɗan sa mashi wasu abubuwa, a ƙara mashi sinadarai. A haka za duka tafarnuwa ana yanyanka shi, a saka shi a cikin abinci. Shinkafa ne da dai sauransu. Kuma haka idan za a yi farfesu ana iya jajjaga shi ko a ɗan yanyanka shi, a zuba shi a ciki, a, a yi girki da shi a ci. To, hatta ƙanshin shi ma duk da wasu na so wasu ba sa so. To ni dai kam ina cin tafarnuwa sosai duk abincin da zan ci da tafarnuwa a ciki daga abincin ci da abin sha hatta shayi. Inda tafarnuwa na fi jin daɗin sa saboda maganin da yake a jiki na sanyi. Tun ma ni wadda suke zama da ni suna jin haushi ma sun zo sun daina. Wasu su ce yana wari wasu ce yana wannan amma dai ni ina jin daɗin sa. Ina jin daɗin warin sa. Ko in ce ina jin in warin nema ko ƙanshin sa ina jin daɗin sa. Saboda haka ina cin ci-- ina cin tafarnuwa matuƙa sosai a duk abin da zan ci.

Kasuwanci abu ne wanda mutane suke yin sa domin gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Domin ita rayuwa idan ba ka da wata sana'a, to fa za mu ce kamar gawa ce. Ba yarda za'a mutum ya rayuwa mai inganci ba tare da wata sana'a ba. To, adon haka kasuwanci abu ne mai matuƙar muhimmanci. Dangane da kati kuma kati ya danganta. Katin shaida na kasuwanci ko katin banki na kasuwanci ko katin wani abu dai da ya shafi kasuwanci. To, ah, da yake nakan ɗan taɓa in katin shaida ne na kasuwanci, to ah, tunda ni ba siye da sayarwa nake yi ba, ba ni da katin shaida na kasuwanci dai ina da katin banki na kasuwanci wadda nake siyan kaya na banki. Na ma zan ce ke nan nake siyan kaya daga shafukan sada zumunta. To, ni ba ɗan kasuwa bane, ni ma'aikacin gwamnati ne. Ba ni da wani katin kasuwanci na shaida na kasuwanci. Sai dai ina da katin siyayya a shafukan sada zumunta. Misali irin na su PayPal, irin na su ah bankuna da suke bayarwa wadda mutum zai yi amfani da su. Amma in katin kasuwanci ne, misali katin shaidan kasuwanci irin wadda mutum yake matsayinsa na ɗan kasuwa ID card kenan to ba ni da shi.

Biredin na daga cikin abinci kuma akwai kala kala. Akwai mai fadi, akwai gajere, akwai dunkule, akwai kato. Sannan in aka ce kalma ta biredi, sun shafi abun da ake ce ma burger, meat pie. Sannan, a ya yake da suna su donut duka biredi ne. Sannan akwai biredi wanda kuma ake amfani da shi. To ni biredin da na fi amfani da su, na fi amfani da biredin Anwar Bread da ke nan Kaduna a Najeriya. In ba Anwar ba kuma ina cin Kampala mai kwakwa kenan. To wayannan biredin a su na fi ci sosai. Sai kuma ina cin wata lovet ita ma sama sama. Amma dai na fi cin Kampala mai kwakwa sai Anwar Bread. Wayannan biredin suna yi min dadi. In kuma a sauran biredi ne akwai biredin da ake ce ma burger shi ma ina cin shi sosai. To wayannan su ne a biredin da na fi ci.

Aikace-aikacen gida za mu ce suna da yawa. Amma kullum daga cikin aikace-aikacen gida da nake kullum shara, wanke-wanke, girki. Musamman yanzu a lokacin ƙura sai goge-goge irin su tebur, windo, a-a kujera, dining table da dai sauransu. Sannan kuma kullum saboda ba ni da ruwa a cikin gida, borehole baya yi, kullum sai na cika ruwa wanda nake amfani da su. To wainan aikin gida sune wanda zance kullum sai nayi su daga shara, cika ruwa, goge-goge na kayan cikin gida saboda ƙura, sai wanke-wanke, sai girki. To waɗannan abubuwa su ne waɗanda kullum sai na yi su in dai Allah ya sa na tashi lafiya.

To, kyaututtuka ko kyauta abu ne wadda suke da matuƙan mahimmanci ga dukkanin wani ɗan adam ya dinga yinsu saboda ita kyauta Allah nan da ya baka idan ka bayar Allah zai ji daɗi shi ma ya ƙara maka kuma ka ƙara bayarwa. To ni dai irin kyautar ahhh da nake son bayarwa suna da yawa. Ina son bada kyautar abinci, in ba ma wanda bai da abinci abinci yaci. Ina son kuma in yi wa mutum kyautar abun da zai dogara da kanshi ya iya kamar jari da zai dinga kula da kanshi yana yin sana'ar da zata riƙe shi. Ina son kuma in dinga ba da kyautar kuɗi da turare. Ina jin daɗi idan na ba wa mutum wa'ennan kyaututtuka. Dan duk kyautar da na bayar na kan so in ga mutum yana cikin farin ciki. To shi ya sa du wadda ka ɗauki abinci ka ba shi da ruwa in ya ci ba sai ka wannan ba a fuskassa za ka ga annashuwa da jin daɗi. Haka wadda ka ɗauki jarin da zai juya dukkan ƙantanshi idan ka ba shi za ka ga cewa mai yana cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi domin ya samu harkar hanyar dogaro da kanshi wadda shi ma gobe zai iya bayar da kyautar kamar yadda aka mai. Haka zaluka idan ka ba mutum kyautar kuɗi wadda zai iya siyan du wani abu da yake da bukata. Kai baka san me yake da bukata ba amma shi ya san me yake da bukata yana da buƙatar wannan kuɗin a wannan lokaci zai ɗauka zai je yayi wannan abun domin ya biya wa kansa bukata to shi ma za ka ga yana da farin ciki. Wani kuma daga cikin kyautar nan da aka ba shi shi ma zai ɗauka ya ba ma wasu ya bayar da kyauta to ka ga abu ne mai kyau. Sai na ƙarshe turare. Du wadda ka bawa turare musamman wanda ya san darajat turare kana ba shi a fuskassa za ha ga wata annashuwa saboda dus sanda ya sanya wannan turaren in ya ji ƙanshi ma za ha ga ya ji daɗi to kuma ka ga kyauta ce wadda ka ba shi ka bayar to shi ma zai bayar ma wani saboda dole wani in ya ji ƙanshi in yana kusa zai sa zai ansa ya saka to ka ga lada kenan a kai. So wa'inan sune irin kyaututtukad da na fi so ina bayarwa.

To madubi dai abu ne wanda mutane kan tsaya su kalli yanayin jikinsu ko wani sura ko wani abu na jikinsu ko fuskarsu wani ma jikinsa baki ɗaya. Kuma madubi abu ne wadda a wasu wurare akan yi kwalliya ko ado da su. To a gaskiya ni dai in na ce sau nawa na kalli madubi ma na yi ƙarya. Saboda zan ce ko yanzu haka ina kallon madubi a gabana. Ɗakina akwai duruwa mai madubi a jikinsa. Falona akwai madubi kusan guda huɗu, tunda abu ne kaman kwalliya ta saka shi. To a koda yaushe in kana zaune za ka ga ka kalla. To kaga ko ban san adadin kallon madubin da nake yi ba. Amma idan in kalla ne wai na yi kyau ko ko zan gyara kayan da na saka ko wani abu, to nan ina ga bai wuci sau daya ba a rana. Wani zabun ma ni sai in yi sati ban kalla ba wai dan ko in gyara kwallon rigata ko in gyara wani abu na jikina ba. Sai dai ina zaune haka tunda ko ina akwai madubi, to zan iya gaɗi.

To, yadai danganta gaskiya ita kuzari, ah, ya danganta yanayin tashin ka. Wani zubin zaka tashi kajika kanada ƙarfi a jikinka, wani zubin kuwa zakaji jikinka, ah, babu kuzari. Yana iya yiyuwa da safe ne ko da rana ko da yamma. To gaskiya dai akasari inna tashi da safe nafi jin kuzari a jikina saboda da yamma ni in nayi bacci ma na farka to kasala yake ƙara samu. Jikina gaba ɗaya mutuwa take yi. Bana iya yin wani abu hakanan sosai haddaren ya zo yawuce. Musamman innayi baccin bayan la'asar da irin ƙarfe huɗu dinnan zuwa ƙarfe shida ko shida da rabi in farka to a ranan gaba ɗaya ko ince a yammacin ranan gaba ɗaya to ni zanji ni bana jin daɗi. To na fi samun kuzari da safe gaskiya. Idan na tashi na ɗan huna tsoka ɗan sannan saina, nayi wanka, in nayi wanka na ci abinci zan tafi aiki zan jini da ƙarfi a jikina. Hatta ƙwaƙwalwata ma ta fi kuzari da safe idan na farka. Na fi tunani mai kyau. To a don haka nafi kuzari da safe idan na farka.

To shinkafa ko tuwo dukkanninsu abinci ne, abinci ne kuma wanda dukka mutane suna cin su kuma zan ce kuma kusan duka suna da sinadarai kusan iri ɗaya. To amma maganan, ah, dangane da wanda aka fi so ni a nawa barayin to tuwo ai kala kala ne shinkafa kuma kala ɗaya ne. Akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon masara, akwai tuwon dawa, akwai tuwon gero, akwai tuwon alkama, akwai tuwon acca da dai sauransu. To a nan in tuwo gaba ɗaya ake magana gaba ɗaya tuwo ko wane iri ba a ware wani ba to na fi son ah tuwo. In ko a da za a ce tuwon masara ne ko tuwon dawa ne ko tuwon kaza ne da shinkafa to wannan zan iya zaɓan shinkafa. To don haka ni na fi son tuwo akan shinkafa saboda tuwo ya fi min daɗi miyan da ya danganta da ko miyan da aka sarrafa da shi wadda shi ma yana ƙara mata gardi da daɗi. To don haka dai na fi son tuwo akan shinkafa.

QR wata manhaja ne ko wata abu ne da zaka same su da dama a jikin, ah, abubuwan saidawa ko kuma, ah, wasu manhajoji. To lambar QR, ah, lambobi ne wanda ake amfani da su domin tabbatar da su ko kuma gane ingancinsu da dai sauransu. To gaskiya ni bana iya, bana, ah, ina iya duba lambar QR, QR. Sosai ina iya dubawa in na so in ban so ba kuma bana dubawa. A taƙaice dai na iya duba lambar QR.

Addu'a ga dukkannin wani bawa wajibi ne matukar mutum yana da addini ko yana da abun bauta to dole zai yi addu'a. Bari in ɗauki bangare na addinin musulunci ko kuma addinin Islama. Addinin musulunci ko addinin Islama yin addu'a ga dukkannin wani musulmi wajibi ne. Domin dole in Allah ya ba ka dukiya kana za ka roki Allah Allah yasa ka sarrafa dukiyarka ta yadda ba za ka yi almubazzaranci ba kuma ta yadda dukiyar nan ba zai zama hujja a kanka ba ranar tashin alkiyama. In kuma Allah 'ya'ya ya ba ka bai ba ka dukiya ba za ka yi addu'a ka nema dukiya kuma ka nema ma 'ya'ya tsari. Wani kuma za ka ga Allah ya ba shi dukiya babu ma 'ya'yan to yana rokon Allah ne domin ga kuɗin, kuɗin ba zai iya sai ma shi 'ya'ya ba. Dole yana da bukatan ya roki Allah ya yi addu'a akan neman 'ya'ya. Wani kuma za ka ga cewa ga ka jari da komai yana da shi na kasuwanci amma kasuwancin baya tafiya yadda ya dace haka dole zai yi addu'a domin me kasuwancin sai ya ɗore. Wani ma a'a dole ne a kasuwanci yana da buƙatar addu'a kullum to kullum idan ka yi kamsis salawat sallolin nan guda biyar kaga wajibi ne sai ka yi addu'a kullum. Duk sallah kafin sallah aka kira sallah za ka yi addu'a. In bayan an yi sallah ka yi sallah za ka yi addu'a. Hala za ka tashi za ka yi nafila za ka yi addu'a. Haka zalika kana hanya wani zubun kana tasbiha kana tafiya kana tasbihi ma Allah kana gode ma Allah kana, kana, kana hailala da salatin annabi kana tafiya shima ka ga addu'a ne. Sannan kuma in ka dawo gida za ka shiga za ka yi sallama "Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu." Sannan wanda ka tadda su kai su maka amsa maka haka addu'a ce ita ma kai ma ka yi addu'a. To duk ɗan adam wajibi ne in dai musulmi ne addu'an nan aƙalla ma in muka ɗauki na iya sallah sau biyar a rana sai ya yi banda kuma wasu abubuwa to sannan wasu kuma me da daddare za a tashi za a yi sallah cikin dare a ƙara rokon Allah. To ka game a yin addu'a a kullum daga farkon rayuwa inda aka mallaki hankali har zuwa ƙarshen rayuwa zan ce kusan wajibi ne ga dukkanin wani musulmi ɗan adam addu'a dole ne in ba ka yi kai ko don rai da numfashi da lafiyar da Allah ya ba ka za ka ce "Alhamdulillah kullum. Alhamdulillahi ala kullu halin." Allah na gode maka masha Allah da wannan rayuwa da ka bar mini. Ko mutum yana tafe haka kurum za ka ji yana "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah ya hayyu ya ƙaiyum ya zuljalalu wal ikram." Da dai sauransu. To duka addu'o'i ne. Wani ma zai wuce zai ji an yi addu'a shi ma zai, zai tsaya ya amsa "Amin" a zuciyarsa ana yi yana yi. Wani salatin annabi ne zai yi. Ga su nan dai so maganan addu'a ga dukkanin wani musulmi ɗan adam mai hankali to addu'a kusan kullum wajibi ne kusan ko da yaushe saboda me duk musulmi na ƙwarai yana tunanin mutuwarsa a kowane lokaci to don haka a kowane lokaci yana yin addu'a domin neman dacewa, domin neman tsari, domin neman tsira daga azabar wuta ko kabari da dai sauransu. Domin kuma neman tsira daga abotakan gaba ko magauta wadda suna iya halakar da shi ko suna iya cutar da kai. To a ko da yaushe duk ɗan adam za ka same shi mai addu'a ne duk ɗan adam a kullum mai a kusantar Ubangiji ne. A don haka ni kullum ina yin addu'a. Babu ranar da ba zan yi addu'a ba. Na gode ma Allah ne ko na neman tsari daga Allah ne ko na nisanta kaina ne daga wuta azabar Allah kenan ko kuma na neman wata biyar bukata ina neman wani abu a wurin Allah wadda dole sai na yi addu'a domin Allah ya biya mini wannan buƙatun nawa. To a don haka kullum ina yin addu'a.

Zuwa wurare da wuri musamman ya danganta wurin taro ne ko an gayyace ka wani abu ne. Hatta wurin aiki ma wurare ne to dai a nan tunda magana ce mai harshen damo aka yi zuwa wurare da wuri ko daga baya ne mutum yake zuwa to ya danganta. Idan wuri yana da matukar mahimmanci misali wurin daurin aure ko wurin taron biki to wadda da wuri saboda ana buƙatan mutane a gaba gaba to nakan je da wuri domin shiga gaba saboda mahimmancina a wurin. Haka zaluka idan taron biki ne wadda akwai wuri da aka tanadar mana to nakan je da wuri saboda in halacci abun da wuri. Amma idan gayyata ta ne kawai a kowane lokaci to na fi zuwa daga baya sannan in zauna daga nesa can baya in ga abin da za'a yi in tashin wuce. To don haka ya danganta daga wane irin taro ne aka gayyace ni ko kuma wane irin wurare ne aka gayyace ni wadda zan tafi da wuri ne ko daga baya to wannan ya danganta.

To kasuwa wuri ne na cinikayya, wuri ne na saye da saidawa. Kasuwa wuri ne na a hurɗoɗin yau da kullum, na kaya ko wane iri. To ya danganta, lokutan da nake zuwa kasuwa ya danganta. Ina iya zuwa kasuwa da rana, ina iya zuwa da safe, ina iya zuwa da yamma. Ya danganta da yanda buƙata na ya taso. Idan buƙatar ya taso mini a na gaggawa to a daidai lokacin nan zan tafi. In bai tasa na gaggawa ba to zan iya zuwa da rana. Amma dai akasari na fi zuwa kasuwa da rana ko da yamma. Daga misalin ƙarfe uku haka kafin rana ya faɗi sai na shiga na sayi abin da zan sayi. Amma in zan sayi abu da yawa ne kuma lokacin to zan iya zuwa kaman ƙarfe biyu. Amma dai na fi shiga kasuwa uku, huɗu in je na yi abin da zan yi, in taso in dawo.

To, a tafiya a ƙafa, ko ah zan ce abu ne mai matuƙar muhimmanci, saboda tafiya da ƙafa, ko ba komai, yana daga cikin motsa jini, yana daga cikin jijjiga jini wadda zai taimake ka a jikinka kuma zai ƙara maka lafiya. To kamar yadda dai ah, masanan lafiya suka faɗi, wasu kan ce in ka yi tafiya na minti talatin, sama da haka, ko fiye da haka, inda kana iya aa ƙarawa kanka lafiya, ko kuma kana iya samun lafiya kuma ƙafofin jinin jikinka wadda suna iya buɗewa. To ni, ina iya, ni san da nake iya yi da ƙafata, ko kuma nisan tafiyar da nake yi da ƙafata, aƙalla nakan yi tafiya, na awa uku zuwa awa biyar kullum. Ko ta wannan manhaja na Salanshiyo, in da za'a iya ɗauko bayanai na, to kullum nakan yi tafiyan awa uku zuwa biyar. Kullum ne sai nayi wannan tafiyar a ƙafa, kuma tun kafin a haɗa ni da wannan manhaja na Salanshiyo, nake yin wannan tafiya. Sai nayi zagaye, da ƙafata don zan ce a ƙasarin wuri, ban cika zuwa da abin hawa ba. Sai dai idan misali yanzu kaman da sanyi ya zo, tun da na fi da maraice ko da daraddare, to daren nan sanyi ya zo. To da rana haka, saboda shi kuma ya zo ranar da ya zo da wani abu, akwai ɗan rana rana akwai sanyi sanyi. Sai na ɗan yi tafiyan awa ɗaya, zuwa ɗaya da rabi, da yamma maraice kafin daren ya yi, sai nayi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi, sai na haƙura. Wani zuben ma, a rana bai wuce nayi awa ɗaya ba. To a don haka aa ina yin nisan tafiya na aƙalla a ƙafata na aƙalla awa uku zuwa biyar.

To, aa ita dai zama wadda ana yin ta a wuriwuri daban-daban. Kujera wasu an yi su ne don zama ko kwanciya da dai sauransu. Haka taburma ma an yi su ana zama kuma ana iya miƙe ƙafa ko a kwanta a kan su. To, ya danganta da inda mutum ya samu yanayin zama. Aa idan mutum ya shiga cikin ɗaki ko falo da ake ce wa a zamanance, to, ga ka anan kujera ne sai kuma to kafet ma zamu ce taburma na zamani. To, in kuma a ƙauye ne taburma ko a waje za'a samu taburma ta kaba ko ta roba. To, aa duka da taburma ta zamani da kuma kujera ta zamani da kuma ta daɗin duka dai abin zama ne. To, ni dai in a so samuna ne, na fi son zama a kan taburma. Saboda in na zauna na fi miƙe ƙafa na na ma fi jin daɗi. Musamman idan na je na yi yawace yawace na a ƙafa, na ɗan yi tafiyar ƙafa, na dawo. To, in na zauna na miƙe ƙafa na sai in fi jin daɗi a kan in zauna a kujera in tankwara ƙafa. To, don haka na fi son zama a kan taburma fiye da kujera.

To, a launi dai abu ne wanda akan yi su kala kala. Akwai launin fari, akwai launin baƙi, akwai launin shuɗi, akwai ja, akwai kore, akwai ruwan toka, akwai, a, baƙi. Gasunan dai bila adadin kala kala. To a bango kuma ya danganta. Wasu bangon ana shafa masu launuka na fenti, wasu kuma ba'a shafa masu. To ni dai launin bangon gidana, ah, shi ne ruwan ɗorawa. Ruwan ɗorawa shi ne launin bangon gidana gaba ɗaya. Duka bangogin gaba ɗaya launin ɗorawa ne aka yi masu.

Hula abu ne wadda a ake amfani da shi don sanyawa a ka. Hula kuma kala kala ne. Akwai abun da ake ce ma pickup, akwai hula ta gargajiya, ta kaba, akwai hula ta saƙi, akwai hula ta mafarauta wadda ita ma kusanta saƙin ne. Sannan kuma akwai hula ƙube ko mahaɗu a banki ko zanna buƙar da dai sauransu. So duk wa’yannan huluna ne, akwai ma hula sanyi ta raɓa. Suna nan. To ni ina sanya hula sosai. Duka wa’yannan hulunan da na faɗa. Idan lokacin zafi ne ina sanya pickup saboda rana. Idan kuma na sanya dogayen kaya zan fita, nakan sanya hula ƙube ko zanna baƙar ko mahaɗa a banki.

To bacci dai, ah, abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin dukannin wani ɗan adam ko wadannan dukannin wani. Kai dukkan wata halitta ma bacci yana da matuƙar muhimmanci domin bacci abu ne da ke sa ƙwaƙwalwonka ka sanye ƙwaƙwalonka ka sanye jikinka, jikinka ma ya dawo cikin, ah, hayyacinsa. So, ah, ni gaskiya lokacin bacci bana harsashi. Bana mi shari gaba ɗaya. Indai lokacin bacci bazan ci gawaye lokaci ba kaza ko kaza ni bana yi.

Kayan daki, ah, suna nan kala-kala, musamman mu anan duk inda za ka ga wani dakin. In daki ne ana nufin wurin kwanciya, gado ne da yar durowar kaya sai ɗan durowar madubi sai kuma a gefe za ka samu wasu da ɗan teburin karatu. To ni dai kayan dakin kwanciya ne katifa ma ban son ta a kan gado, na fi son ta a ƙasa domin na fi jin daɗin kwanciyarta, i mean kwanciya a kan ta. Sannan ɗan madubi na da ɗan durowa na sa kaya ya wadatar sai ɗan teburin karatu. In kuma a falo ne wurin dakin shaƙatawa to shi wannan akwai talabijin, akwai kujeru, akwai wurin dining, akwai durowa na ajiyan takardun karatu da dai sauransu. To in a ɗakin kwanciya ne irin kayan da na fi so a daki kenan in kuma a falo ne suma ga irin kayan da na fi so.

To shawara ya danganta da yadda ta zo. Domin, aaaa yana iya yiwuwa shawara ne a kan wata matsala ta shafi aiki, ko shawara ne a kan wani ci gaba da ya shafi aiki, ko shawara ne a kan warware wani abu na daban da ya shafi aiki, ko shawara ne ma akan inganta ita kanta aikin, ko kuma a'a shawara ne a kan wasu abubuwa ko kayan aikin. To ya danganta da yadda aaaa zancen ya zo wadda za'a yanke shawara akansa. So yadda dai ne akasari muke yanke, bari in ɗauki guda ɗaya, matsala aaaa muke yanke shawara a aiki idan da matsala to shine mukan kalli matsalar da kuma yadda zamu shawo aaaa kan matsalar. To in muka gano matsalar, sannan sai mu zauna mai nazari mu kuma yanke shawara akan yadda zamu shawo kan matsalar domin aiki mu ya inganta. Kasalin yanda muke kenan domin aa yanke shawara a aiki.

Ƙarfafawa ko kuma, aa tallafawa ko taimakawa wani abu ne, aa wanda yake taimakon ɗan adam a rayuwa. Da dama idan ka samu wanda ke ƙarfafa maka baya ko wanda yake tallafa maka, za ka ga cewa rayuwarka takan inganta kuma takan tafi yadda ya dace. To ni dai, aa nakan samu ƙarfafa baya ne daga mahaifiyata sai matana da mahaifina, inda sukan ƙarfafa mini baya sosai matuƙa da ba ni gudumawa don ganin cewa rayuwata ta inganta, don ganin cewa aiki yana ingantata, don ganin cewa kuma komai nawa ya tafi daidai. To adon haka ta inda nake samun ƙarfafa baya kenan.

Matattakala hanya ce wadda ake hawa sama ƙoli-ƙoli, gini yakan fara wani daga uku, shida, bakwai, takwas, tara, goma, har ashirin, har hamsin, har ɗari. Shi kuma, ah, lift wato hanya ne na zamani na zuwa saman nan da waɗannan, ah, gidaje suke ko gidan sama. To gaskiya in ina sauri na fi hawa lift amma in bana sauri, duk nisan sama na fi son hawa matattakala saboda hawan matattakala ne a wurina jijjiga jini ne, motsa jini ne kuma zai taimaki lafiyata. To na fi so na hau ta matattakala har inda zan je in bana sauri. Amma in na zo ina sauri sai na hau lift saboda ya kai ni da wuri in je in yi abin da zan yi in zo na wuce. To a ƙasari ma in zuwa ne to zan hau lift in je da sauri. Idan na gama na san saukowa ba mai jira na sai na biyo matattakala na sauko a hankali ko ba ko na jijjiga jini sai na zo na ci gaba da harkokina. Tun da ba makina je da babur ne ko kuma na je da mota ne. To kaga ko ta nan na ɗan jijjiga jinina na ɗan yi tafiya. In na biyo ta matattakala in zan sauko amma idan a zuwa na bana sauri zan hau matattakala na hau ko da kuwa hawa hamsin ne. Haka idan zan sauko zan biya matattakala na sauko. To a ranar ma zan ce in na hay yunwan nan hawa goma, sha biyar zan ce to aƙalla na jijjiga jini ranar sai kuma washi gari saboda yanayin, ah, hawan da saukan. Don haka, ah, na fi son hawa matattakala akan lift.

To shuwagabanni dai sun kasu kashi kashi. Kowane shugaba da yadda yake zuwa da kuma tsarin aikinsa. Ya danganta da kuma kaikan ka yadda ka ɗauki ko ka nuna muhimmancin aikin ko yadda kake aiki. Ta haka ne za ka samu dangantaka mai ƙarfi ko kuma dangantaka mai kyau da shugaban aiki. To dangantaka ta da shugabannen aikina gaba ɗaya dangantaka ce mai matuƙya kyau. Domin ba wai alfahari ba, ni a wurin aiki kowane shugaba yana son mu'amala da ni. Dan ni da shugabana ma in ka gani za ka ce abokanai ne. Muna, ah, tattaunawa tare, mu warware matsaloli. Matsalar da ba ta shafe ni ba zai faɗa mun ko da ko na management ne da yana shugabana in ba da shawara. Wadan haka muna da kyakkyawar alaƙa, muna da kyakkyawar fahimta da shugabana na aiki.

To kaya dai an yi su don sanyawa ne, in ji kaya ne na sanyawa ko kayayyaki. Akwai tufafi, suma kayayyaki ne. To bayan wannan kuma kayayyaki ake magana a gida. Akwai jakankuna, akwai akwati, akwai kujeru, duk kayayyaki ne. Akwai kayan kicin irin su cokula, ah kwanon cin abinci, filet-filet ke nan. Robobi na tangaran ne ko ko na tasa ne. Akwai tukwane, ah duka a cikin kicin. Akwai kayan abinci. Ga su nan dai birjik a falo akwai kujera, akwai TV, akwai firiji, akwai dispenser na ruwa da dai sauransu. To gaskiya dai ni bana da wani, ni ba ma na ƙirga ko, ko ƙidaya kayayyakin aikina. Bana ƙidaya su kayayyakina kai. Bana ƙidaya duk wani kayana wai yau gobe, a'a. Sai dai lokaci lokaci ba ma ki misali kayan sawa bayan wata shida na saba can za sai in duba in gani guda nawa ne kuma wanne ne suke da buƙatar canji sai in ƙirga in ware su sannan sai in ƙara ɗinka wasu irin su. Amma ni bana zama wurin ƙirga in ƙidaya wannan kay-kayayyaki guda kaza, wannan kayayyaki guda kaza ni bana yi.

To, aa, gidaje wuri ne wanda muke zama, muke rayuwa, muke mu'amalolin mu na yau da kullum. Domin dukkanin ɗan adam mai hankali to za ka gaya mallaki gida, wurin kwana ko gidaje, ko ɗakuna wadda zai kwana ko kuma zai je ya zauna yin mu'amalassa. To daga gidaje kuma mu kan fita kasuwanci ko wuraren aiki inda kuma can muke gudanad da al'amuran mu na yau da kullum. Wanda in mun gama sai mu dawo cikin gidajen nan domin mu huta. To ni dai ina komawa gida ne da misalin ƙarfe ya danganta sha daga goma dai ƙarfe goma na dare sha ɗaya, sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya. Cikin wa'innan a wanni huɗu nake komawa gida a duk kullum in dai na je aiki ko ma in ban je aiki ba daga baya na fita hira inda nake hira. To daga ƙarfe goma, sha ɗaya, sha biyu, ƙarfe ɗaya dai dai lokacin da nake komawa gida kenan.

Motsa jiki abu ne mai muhimmanci saboda yana ƙara maka lafiya kuma yana warware dukannin wasu, ah, hanyoyin jini na jikinka. Yana sa zuciyarka ta buga ko ta yi motsi da kyau. Yana sa hantarka ta tace abubuwanda basuda kyau ta fito dasu ta zufa. Yana sa ƙodarka ta sami lafiya. Kai kanka a jikinka zakaji ka sakayau, ƙafafuwan ka zakaji sun saki dade sauransu. To, kullum ina motsa jikina. Kullum ni sai na motsa jiki. Nakan yi tafiya aƙalla awa uku zuwa biyar kullum ina motsa jikina.

Gaskiya ne duk hutu nakan so in ciyar da hutuna, aaah, a ƙauye ko in so samu ne. Saboda shi, aaah, hutu abu ne wanda ake so a yi shi a samu natsuwa, ka rage ko ka sauke duk wasu wahalhalu ko gajiya na aikace-aikacen da kayi, to za kaga cewa ka so ka sauke shi. Ba don kome ba saboda misali ka yi aiki na shekara sai aka baka abin da turawa suke cewa annual leave ɗin ka na wata ɗaya. To za ka so ka je ka samu wurin da za ka natsu, ƙwaƙwalwa ka ta natsu, aaah, tunaninka ma ya canza. Ka ajiye maganar aiki a gefe, ka manta da maganar aiki ka ci gaba da sabgoginka saboda dama an riga an baka hutu ne don ka huta. To na fi so na yi shi a ƙauyaku in so samu ne saboda a nan in na fito zan, aaah, yi abubuwa da yawa kuma zan ci abubuwa da yawa wadda za su ƙara min jini, su ƙara min lafiya, su ƙara min tunani yadda in na dawo kan aiki zan ƙara inganta aikina. Don haka na fi son ciyar da hutuna a ƙauye.

To abinci dai abu ne wanda dole ɗan adam ba zai iya yi ba babu shi a rayuwa. Saboda abu ne wanda ke taimakon ɗan adam, wanda yake ƙara wa ɗan adam, ah, lafiya da kuzari a jikinsa. Abu ne wanda ke, ah, taimakawa dukkan wani sassan jikin ɗan adam. To, ah, ni a wurin aiki na kan ci abinci amma ba ko da yaushe ba. Akwai abin da muke cewa cafeteria? To, eh, zan ce, ah, sai a yi wata uku ma bai wuci in ci sau ɗaya ba. Amma akwai mai fura da nono da kullum sai na sha a wurinta. Saboda kafin na bar gida na kan ci abinci in na ci abincina, in na je ofis sai in haɗa sai kuma na sha fura sai kuma in na dawo gida sai na ci abinci. To a wurin aiki, ah, ban cika cin abinci haka ba sai dai na kan sha fara da nono saboda kafin na wuce zan ci abinci. In na je can kuma sai na sha fara da nono. To amma wani lokaci, ah, hakan dan samu matsala da in na je wurin aikin za ga bai in ci abinci. To sai a yi wata uku ma ban shiga wurin na ci abinci ba.

Safa abu ne wanda, ah, akan sanya shi domin dalilai da dama. Akan sanya shi wani lokaci in aka saka takalmi domin ya kama ƙafa ya kuma riƙe ƙafa. Sannan kuma akan sanya safa misali idan lokacin sanyi ne domin ya riƙe maka jin sanyi a ƙafarka. Sannan akan sanya safa ga masu buga ƙwallo, sukan sanya safa bayan takalmi. Sannan kuma akan sanya safa ga wasu da suke ɗan zaman hira saboda sauro sai a sa safa a rufe ƙafa da dai sauransu. To, ah, ya danganta. Idan lokacin, ah, wato sanyi ne kusan kullum ina sanya safa. Idan lokacin zafi ne wani da dad dare shi kuma da dad dare idan inda nake zaman hira ina sanya safa saboda sauro, cizon sauro. To waɗannan lokutan su ne lokutan da na fi sanya safa. Ah, ba ko da yaushe ne nake sanya safa ba.

Shara na daga cikin abu mai muhimmanci a ɗaki, saboda matuƙar idan ɗakuna ba a share su, to za su zama kaman bola. So adon haka, yana da kyau ace a kowane lokaci mutum yana tsaftace inda yake zama. Kuma shara na daga cikin tsafta. So adon haka ni bani da wani adadin share ɗaki. Ya danganta da yanayin dattinsa. In ɗaki yayi datti, toh dole za a share shi. Toh kullun cikin shara koh ince ko wani lokaci in dai daki zaiyi datti za'a share bayi da wani adadi sau nawa koh ba sau nawa ba ya danganta in saboda me za a iya sharewa yanzu ƙura ya taru. Toh yanzu lokacin kura ne idan aka share yanzu, nan da minti kaɗan ƙura zai iya zuwa za a ƙara sharewa. Toh in muka ce ma dai dole sai an ce an yi ƙididdiga, toh zai iya yiwu wa a yanzu lokacin ƙuran nan sau huɗu ko sau biyar. In ba lokacin ƙura ba ne, sau biyu ko sau uku. Toh sune kawai lokutan da zan ce wanda ya zama dole sai mutum ya share ɗakin sa.

To takalma dai abu ne wadda ɗan adam dole sai ya yi rayuwa da su. Saboda abune wadda su ke taimakawa ta wurin kare tafin ƙafa daga fuskantar barazanar sanyi, fashewar ƙafa, zafin rana ko su sokewa da wasu abubuwa wadda bai sani ba. So, ah, ni aƙalla ina da takalma guda takwas wadda nake sawa. Ina da abun da ake ce ma canvas guda biyu ko kwavashu guda biyu. Sannan ina da, ah, palm sandals na fata guda huɗu, guda uku. Sannan, ah, guda huɗu. Sannan kuma ina da takalmin da ake ce ma Croos wadda nake sanya domin training da yamma. Ina da guda biyu. Su ne suka tashi guda takwas. To sai kuma akwai wanda ban cika sasu ba. Takalmin ƙwallo ne su ma ina da guda biyu toh in na haɗa dasu sun zama goma. Amma wan can takalman su nafi sanyawa domin, ah, yawo. So zan ce anan ina da, ah, takalma guda goma.

To, aah, mataimakin murya dai abu ne wanda tunda zamani ya zo da shi mutane suna amfani da shi, aah, da dama domin, aah, taimaka musu ta wasu wurare. So amma dai ni gaskiya, aah, bana amfani da mataimakin murya a yanzu dai. Amma dai ban san ko nan gaba. A yanzu dai gaskiya bana amfani da mataimakin murya.

To tufafi dai abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci domin abu ne wadda dole ɗan adam ya rayuwa da su saboda shi ke bambanta ɗan adam da dabba. Shi ke bambanta ɗan adam mai tunani da mara tunani. Shi ke ƙara wa ɗan adam kuma kima da daraja a idon ɗan adam 'yan uwansa. So don haka dole duk wani ɗan adam ya yi mu'amala da tufafi, dole kuma ya sanya tufafi domin tsare tsaraicinsa. So a gaskiya, a kana rikicin tufafi ban fahimta ba amma dai tufafin na san abu ne mai muhimmanci abu ne kuma wadda dole ɗan adam ya yi mu'amala da shi. Saboda haka ina sanya tufafi kuma ina son tufafi sosai.

To aa, shi dai tafiya ya danganta, tafiya a mota ko tafiya a babur ko tafiya a ƙasa ko tafiya a jirgin sama ko tafiya a jiragen ƙasa ko jiragen ruwa. To tafiya na farkon mu kaɗauƙi tafiya dai a ƙafa abu ne mai matuƙar muhimmanci wadda yake ƙara lafiya a jikinka kuma yana taimakon ɗan adam matuƙa sosai. To zuwa wurare kuwa ya danganta da wuraren, kaman wurin aiki shi ma wuri ne, wurare ne, kaman filin ƙwallo wurare ne, kaman tafiya zuwa wani daga gari wannan gari zuwa wani gari shi ma wurare ne. Tafiya gidajen ƴan'uwa shi ma wurare ne. Tafiya neman wani halaliya ko kasuwanci shi ma wurare ne. To kowace tafiya ko kuma kowane wurare da yanayin yadda nake tafiyarta. Idan zan tafi wani gari dole zan yi tafiya da abin hawa mota ko mashin in a cikin gari ne babur ke nan, in kuma nesa daga gari ne ko wata ƙasa ne to ka ga dole sai na yi amfani da jirgin sama ko jirgin ƙasa a wasu lokutan ko jirgin ruwa a wani lokutan. To ya danganta da tafiyar zuwa wuraren da mutum zai yi, to dashi ne zai yi amfani da yadda yake yi.

Kamar yadda na shafi, tufafi abu ne mai matuƙar muhimmanci. Kuma tufafi abu ne ah da ke bambanta tsakanin mai hankali da mara hankali. Abu ne wanda ke bambanta tsakanin mutum da dabba. Abu ne wanda ke ƙara masa kima a cikin mutanen 'yan uwansa. Tufafi abu ne wanda ke sa maka ko ya sa mutane su so ka ko ya sa mutane su ƙi ka domin yanayin shigan ka, yanayin da za a fassara ka. To gaskiya, na fi son dogayen kaya da hula. Indiya a tufafi ne. Na fi son sanya dogayen kaya, wato ah dogon riga da wandon sa da hulan sa. Na fi son sanya su dukkanin a cikin kaya ko a cikin tufafi.

To, aa fure abu ne masu ƙanshi kuma fure abu ne wanda zan ce mutane suke ma'amala da su sosai. To mu a nan yankin mu da yake fure ba wai an cika damuwa da shi haka ba ne, sai dai in an, aa sarrafa shi ya koma zuwa turare. To akwai wani fure da ake ce ma rose, in na gansu yana burge ni, ina son wannan turaren kuma ƙanshinsa ma na taɓa jin sa. To zan ce shi ya fi burge ni saboda yanayin, yanayin design ɗin da Allah yayi masa. To ina son wannan turare na rose.

Tunatarwa abu ne mai matuƙar muhimmanci a, a, a goggo ne ko a waya, ah, ko ta wani wuri domin wanda zai tunatar da kai. Musamman a kan ayyuka, eh nakan sanya, ah, wato alama na tunatarwa da lokaci domin ya tuna min wani abun da zan yi saboda, ah, tunatarwan zai ƙara taimaka min sosai. Ko da in zan tuna amma in na sanya tunatarwan kafin minti goma ko sha biyar, in ina wani abu ne to zan saki wannan abun in zo in fara shirin yin wancan ayyukan. Sai sa nake sanya tunatarwa, ah, na aiki domin, ah, zai rage mun wasu abubuwa da kuma taimaka min wurin yin aikin.

Musabaha hanya ce ta gaisawa da mutane, hanya ce ta nuna wa mutane suna da muhimmanci a wurinka, hanya ce kuma ta mutunta juna tsakanin mutane. Don haka ina musabaha da mutane sosai saboda musabaha tana ƙara mana, aa, danƙon zumunci ake cewa kuma musabaha a musulunci ma akwai lada. To don haka nake musabaha da mutane.